Eh ina ci tafarnuwa amma ba kullum ba. A gani nan tafarnuwa na da matuƙar amfani ga lafiya musamman wajen ƙarfafa garkuwan jiki da kuma taimakawa wajen iyakar wasu kutuka. Wasu mutane suna ci taɗɗanye da safe saboda suna ganin haka yana taimakawa jini da rage hawan jini. Amma ni idan zan ci nafiso a dafa ta cikin miya ko a soya ta kaɗan domin ɗanɗanon ta ya ragu. Tafarnuwa tana da ƙamshi mai ƙarfi wanda ba kowa ke so ba. Shi ya sa wasu ke guge mata musamman idan za su fita wurin jama'a. Amma duk da haka ba za a iya masu amfaninta ba. A'adancan ma ana ɗauka tafarnuwa a matsayin wani nau'in magani na gargajiya musamman lokacin sanyi ko mura. Don haka a wurina tafarnuwa ba kawai kayan yaji ba ne har ma tana da muhimmanci a fannin lafiya da kula da jiki. Kaifa kana ci tafarnuwa ne ko ya?